Wane launi bangonku suke? Bangon mu gaskiya me ruwan ƙasa ne, saboda launin yana da kyau sosai.

Kana ƙetara ƙafafun lokacin zama. I mana ai ƙetara ƙafafun lokacin zama yana da amfani sosai.